Da gidan abinci da aka dafa abinci wannan fiso, ita ce gidan abinci gakeja da wajen dafa wannan nakeso kuma ina son ci abinci nan.